Kana iya duba lamba QR. Ma'anar ban san ma'anar QR ba. QR ban san ma'anar ta balle in ba da amsar ta.

Idan ruwan sama yana zuba, muna samun boket, bokiti bokiti mu tara. Saboda sun bi ruwan rijiya daɗi, su maka amfani da su.